Hanyar da nake bi wajen daidaita aiki da rayuwata ita ce hanyar tsara jadawalin ayyuka tun kafin gari ya waye. Ina tabbatar da cewa na ba kowane sashi na rayuwata haƙƙinsa, kama daga kan aikina na yau da kullum, lokacin hutu da kuma lokacin da nake tattaunawa da iyalina. Idan mutum bai kula da wannan ma'aunin ba, hakan na iya jawo masa matsala ko gajiya mai yawa da kuma rashin samun natsuwa a wurin aikinsa. Saboda haka ni nakan yi amfani da dabarun tsara lokaci domin tabbatar da cewa rayuwata da ta iyalina tana gudana cikin nasara da jin daɗi.

Gaskiya ne ina matuƙar son kallon wata da dare, musamman lokacin da watan ya yi kewaye kuma haskensa ya mamaye ko'ina. Kallon wata yana ba ni nishaɗi, natsuwa, farin ciki da kwanciyar hankali. Yana sa ni tunani game da girman mahaliccina da kyawun halittunsa. Nakan zauna waje shiru domin in sha iska tare da kallon yadda sararin samaniya yake sheƙi da taurari da kuma wannan kyakkyawan watan. Wannan lokaci ne da nake amfani da shi don hutawa ƙwaƙwalwata daga gajiyar ayyukan rana.

Hanyar da nake bi wajen koyon sabuwar fasaha ita ce hanyar amfani da intanet da kuma duba bidiyo a kafar YouTube ko sauran shafukan ilmantarwa. Ina matukar jin daɗin koyon sabbin abubuwa domin duniyar yanzu ta koma ta fasaha kuma dole ne mutum ya riƙa sabunta ilminsa don tafiya da zamani. Bayan na kalli yadda ake yi, nakan ɗauki lokaci in yi gwaji da kaina har sai na gane abin yadda yake dalla dalla. Wannan tsarin yana taimaka mini sosai wajen sauri, fahimta da kuma riƙe abin da na koya.

Hakika ina matuƙar son turare kuma nakan sa turare kusan kowace rana. A gare ni, turare ba wai kawai don ƙamshi ba ne. Turare yana ƙara min ƙwarin gwiwa da natsuwa. A duk inda nake, nakan zaɓi turare mai sanyin ƙamshi da safe domin ya sanya ni cikin nishaɗi da farin ciki kafin na fara ayyukana na yau da kullum. Ina jin daɗin yadda ƙamshin yake zama a jikina na tsawon lokaci kuma hakan yana sa mutane su ji daɗin kasancewa kusa da ni. Saboda haka turare ya zama wani sashi ko nace wani ɓangare mai muhimmanci a rayuwata.